Ba na zuwan gidan fim gaskiya, saboda wurin da nake, ba mu da wannan a gidan fim in wanda aka fi sani da ita da cinema, sai dai in, in, in downloading inta a laptop ina idan ma ina son yin kallo, in yi kallo gaskiya, samun lokacin ma, bana yi, samun lokaci wanda zan yi ƙara inj inje gidan kallo.

Gaskiya, na fi jin waƙa saboda waƙa shine abun da na fi matuƙar so. Nakan ji waƙa don nishaɗi, nakan yi sauran abubuwa rawa haka. Waƙa, rawa, tsalle-tsalle su ne abun da na fi yi don nishaɗi sai kuma koyon sabuwar abu kullum ma nakan yi shi.

Ya danganta. Abokan ciniki shine, yanda nake magana da su shine, a lokacin da na je zan yi, zan yi sayayya na, duk abun da na gani nake so zan tambayi farashin ta. Idan abune wacce bata gagare ni ba, sai in saya in ce ga farashin da zan siya na.

A'a ai mai karɓan bako ita babban hidima ne, to yanda ni nake nawa saboda aka ce baƙon ka annabin ka ko to gaskiya yanda nake karɓan bako shine nakan marabce su in su zo in ba su ruwa da fari, a abinci su yi wanka su ci abinci. Sannan duk wani abun da yake na martaba a gidana shine ke bai wa ba'i na.

Eh wato a ɗan kwai kuskure in na fahimci tambayinsa. Yaya kake dawowa gidanku? To amma kuma nan aka ce ya ake kawowa. Kawowa kuma abu ne wanda kake kawo shi wanda ban ga kamar Hausa ya dede ba. Yanda nake dawo wa gida shine nakan yi amfani da abin hawa wacce aka fi ƙira da mashin mai kafa biyu sai in dawo gida.

Eh, yadda muke sadarwa a wurin aiki shine muna da masinjoji wanda ake aikansu kamar yanzu ana neman abu daga nan ofis ɗin, za a kira masinja sai a ce ya ɗauko kaza kawai ya kiro wani kaza daga cikin ofis ɗin. Haka muke yi idan kuma saboda yanzu ba tarho irin na da aka cika amfani da shi ba. Ko mu kira ta salula amma dai an cika amfani da shi wannan masinja ɗin.

Eh gaskiya nakan kwanta da cikin yamma. Da ina ga Hausan nan da gyarawa akai aka ce kaman da wace lokaci ka kan kwanta kullum? Ehh because idan ka ce, don idan ka ce kwana, wato Hausan dai bai yiwu ba ka ce yaushe kake kwantawa kullum, ba kwana ba. Kwana shine kaman ace ka yi bacci kenan ka kuma tashi. Na fahimta wannan ita ce ake ce direct translation ta Hausa kuka yi. Sai dai ka ce yaushe ka ke kwantawa kullum? To ni nakan kwanta da yamma ne, ko in ce cikin dare dai.

Eh gaskiya abubuwa kam da zan ce nake son chanza wurin aiki, zan iya ce babu sai dai ta gurin ah in ce personally abun da nake son chanza saboda ah ita abu na ma'aikata kam ma'aikata takan ga bukata ne kan ta chanza shi. To yanzu laptop din ma tawacce nake using nake amfani da ita to menene tebur ne zan ce ko kuma to for now dai gaskiya babu wani abun da nake bukatan chanza wurin aiki.

Na fi son yanayi ta walwala. Na fi son yanayi wacce babu stress. Inga kaina a cikin walwala, in saya abunda nakeso, in sami abunda nakeso, inci a lokacinda nakeso. Sannan kuma hutu kam wayaga dan iyaki? Bana so ace inga ina cikin stress sosai don yakan sani in zama destabilize sosai.

Sosai ma kuwa ruwan rijiya nake amfani da shi in yi aikin cikin kicin, in kai banɗaki da duk wani abu. Da yakama ta in yi na ruwa sha ne kawai wacce ba mu yi. Mu kan siya ruwa ta leda wadda an riga an sarrafa shi an sabtace shi kuma.

A'a gaskiya bana iya yi, sai dai in ba da aman. Nakan ba da ne kawai aman, domin jin akwai wanda aikinsu kenan kuma sun fi ƙwarancewa akai. Yayinda ka ba su za ka same shi a lokacin da kake bukata kuma an kulle shi mai kyau yanda ya kamata a yi shi.

Nakan je kasuwa a bana zuwa Asabar ko mako da tsakiyan mako, amma nakan je a ƙarshen mako, wacce aka fi sani da weekend. Idan na siya zan siya abun da duk cikin satin zai kai ni haka nake yi. Idan na zo kuma zan zo in sarrafa shi in ajiye shi a cikin firiji don kar ya samu illa. Bayan nan kuma, sai wata sati kuma.

Ina shirin, ah, sanarwa abokan, ah, kamar inganta shiga da fita na kuɗina musamman yadda kuɗi za su rika shiga min wanda ba a nan kusa zai siya ba. Na fi, ah, abunda nake shirin yi ke na a wannan mako.

Na fi son launin fari saboda hakan yakan sa ni in tuna da mahaifina. Ba ya kaunan wani launi, ya fi darajanta farin launi daga kayansa komai kai hatta dani na ɗau kayansa ɗaya ne a duniya. Ba tare da sanin cewa daban daban ba ne kuma dai kawai launin ne iri ɗaya. To ina matuƙan son fari a matsayin launi na.

Nakan haɗu da abokan ciniki a kasuwa kai, a yanda suke saida kayansu zan same su, muyi duk wa ta cinikin da za muyi kuma duba ta bayanin da za muyi wanda ya ƙunshi a jarinmu ko cinikin mu. In kuma ta gagara kamar wanda muka saba, muka yakan zama muna da lambar juna, sai muyi waya.

Ina tafiya wurare da mashin mai kafa biyu wacce aka fi sani da ita, eh, bike kanan. Shi na ke da shi, Allah ya albarkace ni da shi kuma duk inda zan je nakan hau ta. In je inda zan je kawai nawa in sa mai, in ci gaba da tafiya saboda na iyata.

A'a, bana amfani da kandir gaskiya. Na fi amfani da farin wuta ta rechargeable wacce zan yi cajin ta da wuta in kuma sake cajin ta da sola. Saboda yanzu hatsari ya yi yawa. Shi kandir idan ka kunna ko a kuskure kai ka manta, idan ya hau ya gama cin yiwansa sai ka ga ya fara taɓa wurin da wuta. Idan kuma ya iya ku iya ka gobaraso bana amfani da shi.